Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh tabbas ina rubutawa. Akwai littafi inda nake shigar da waɗannan ababen gaba ɗaya. Bayan na gama na ranar gaba ɗaya sai in shigar ko don ajiya.

Wannan tambayar tace wane lokaci kake wanke kayayyakinka? Wato ina wanke kayayyakina ne a yayin da naga sun yi dauɗa. Amma bana tabatarwa cewa sun yi dauɗa gaba ɗaya, sai dai kaɗan daga ciki. Kuma bayan haka, a ranar da nake wankewa shine ranar Asabar da safe kafin rana ta fito.

Kana da katin kasuwanci? A'a, gaskiya ba ni da katin kasuwanci. Saboda a zahirin gaskiya ni ba kasuwanci nake ba. Ni malamin makaranta ne, koyarwa nake yi. So amma ana tunanin za a yi mana, ah, kati na shaidar malami.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine capital, waton kuɗin fara business ɗin kenan. So da kuma a inda mutum zai yi kasuwanci, bayan haka kuma customers.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To wannan shi ita ce tambayar. So teburin, a-akwai waɗanda suke da fadi, akwai kuma waɗanda ba su da fadi, kamar nawa. It's just like kamar right angle haka yake.

Tambayar nan ta ce kana bacci da rana, kana yin bacci da rana? Eh to a zahirin gaskiya ina yi, amma ba kowane lokaci ba, musamman idan na tara gajiya sosai. Inna gaji nakan kwanta in huta amma a matsayina na wanda yake nema ina mutum ya ga bacci hakanan da rana.

Nawa takalma kake da su? Tambayar ke nan, watan abun nufi takalma na guda nawa ne? So ni takalma na guda uku ne.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To, yadda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci shine in ɗaukan su nake ɗaya bayan ɗaya. So idan na gama na farkon wanda ya fi mahimmanci sai in biyo na biyun.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ito, nakan kammala aiki ne akan lokaci, aa saboda idan har da kai wani abin a gabana kuma da zan yi, sai in je in yi. So komai kuma yana da kyau idan komai ka tsara komai.